To, yaushe da yaushe nake zuwa kasuwa? Don ce ina zuwa kasuwa kullum sabo da, wajen da nake aiki yana bukatan in dinga zuwa kasuwa kullum. Muna zuwa kasuwa in siyayya abubuwan da za muyi amfan da shi a wurin aiki. Kanar su kayan aiki na gina gida, kayan aiki na, kayan aiki na na benci amma don ce ina zuwa, eh ina zuwa, eh kasuwa kullum saboda yana da muhimmanci muna mu dinga zuwa kasuwa kullum. Idan bamuje kasuwa kullum ba abinda muke nema bazamu iya samunshi ba So da aikinmu yana zuwa da yawa sosai. Ya, ya kamata mu dinga zuwa kasuwa kullum, mu siya abubuwan da za muyi amfan da shi a aiki. In ba haka ba, ba za mu iya aiki ba. So haka ya sa muke zuwa kasuwa kullum.

To zan ce launin labulen mu yaya suke, to launin labulen mu zan ce akwai baƙi a ciki da ɗan eh taɓa-taɓan fari a ciki. Abin da ya sa nake son fari da taɓe-taɓe mu, baƙi da taɓe-taɓen fari a cikin launin labulen mu suke yana sa labulen yayi kyau. Idan ina da, idan ina da baƙo idan ya zo zai ce "Kai launin na-na labulen ka nan yayi kyau vallahi ina son shi." Abin da ya sa nake so launin labule na ya zama da baƙi da fari. Kuma ina da wani eh launin labule kuma wanda shi wancan fara ne zalla. Ina sashi lokacin da ina da bako mai mafimanci wanda idan ina neman taimako yana taimaka min sosai shine nake sa launin labulen can amma in da baƙowa bane kawai ina sa.

To a wurin aiki na akwai abubuwa masu ci da yawa, amma ni bana, ni ba irin mutum da nake ciye-ciye ba. So a wurin aiki idan lokacin cin abinci ya yi, zan fita tukunna in huta saboda na a lokacin na gana gaji daga aiki. Bana so in zo in ci abinci yazo ya rike mu a makogwaro na. Idan lokacin abinci ya yi, zan je kas-- idan bayan da na huta zan je kasuwa. Idan na je kasuwa siyan abinci wanda zan ci, zan ga ire-iren abinci masu kyau da ya kamata in ci, in siya in ci amma zan nima wani wanda bai zai ba abinci mai nauyi ba wanda zai ƙoshi da ni idan na ci sai in koma aiki. Ina cin abinci a wurin aiki ina cin abinci da ba nauyi saboda yana taimaka min sosai. Idan na ci abinci mai nauyi, zan dinga zuwa bayan gida kusan kullum kafin in tashi daga aiki.

To cin abinci mai yaji, waye ne ba ya son cin abinci mai yaji? A wani lokaci ina cin abinci mai yaji kaman idan abincin-- idan ina son sha yaji amma ba zan iya sha, ba zan iya dauka birkuni saba bakin ci ba saboda ulcer. Idan ka ci yaji sosai za ka samu ulcer. So zan dafa abinci kamar shinkafa ka sai in barbaɗa yaji a ciki da yawa. Dan da barbaɗa yaji a ciki da yawa sai sa kayan, sai sa kayan, eh, miya. Abincin zai yi yaji sosai, zai sa idan ina ci zan ji daɗi. Eh, a wani lokaci ina cin yaji mai za-- ina cin yaji a abinci sosai saboda ina son yaji a abinci. A wani lokaci kuma da ba na ci yaji a lokacin ne gaskiya banda lafiya. Hakan yana sa, yana sa kan ci yaji idan banda lafiya amma idan an ce idan kun tambaye ni da ina ci yaji sosai zan ce eh ina cin yaji sosai.

To, a yaushe da yaushe nake yin wanka. Wanka ya kamata mutane su dinga yi sau uku a rana ko idan ban yi kuskure ba. Wanka ya kamata muna yi su uku a rana. Amma ni saboda aikina wani lokacin sau ɗaya a rana nake wanka. Amma ba wai bana son yin wanka ba, ina son yin wanka. Idan ban da aiki ma ina yin wanka so uku a rana. Amma abin da yasa nake wanka sau ɗaya a rana, ah, saboda aikina. Ah, aikina ya kamata in tashi da sassafe, inyi shiri. Idan na tashi da sassafe gaskiya akwai sanyi sosai. Ba zan iya ɗaukar ruwan sanyi in watsa a jikina ba. To, shi ya sa nake, shi ya sa nake wanka a rana. Kuma da ranar ina wajen aiki ba zan iya fita in je wanka ba, sai daidai da dare idan na dawo daga aiki sai insa ruwan zafi in yi wanka saboda ba na iya wanka da ruwan sanyi. Ina jin tsoro kar sanyi ya kama ni.

To, zan ce idan ina son in magance, magancen kurkuki ko abin da nake yi tukuna, zan zauna in saurara abin da mutane suke faɗa. Idan na zauna na saurara, zan gane abin da suke faɗa. Zan gane daga wurin da suke zuwa, saboda idan ban gane su ba, ba zai iya sasanta shi ba. Ba zai iya sasanta ma-magancen kurkuki dinnan ba. Sai na zauna na gane su, na ji abin da sun faɗa, sai ni in zo in fara nema abin da zai yi ko kuma abin da zan faɗa su gane kuma abin, ya, su ji daɗin abin da na faɗa. In ba haka ba, idan ba zan zauna na gane abin da suke magana ba, ba zan iya magance matsalan ba. Saboda yana da muhimmanci muna zauna, muna jin abin da mutane suke faɗa tukuna saboda mu iya magance matsalan.

To, idan an tambayi meye wajen da nake so inyi hutuna, gaskiya zan ce zan-- ina so wajen da zai yi hutu wanda ba matsala, wajen a shiru yake ba mutane sosai da za su zo su dame ni. Kuma wajen yana da kyau zai iya zauna dinga gani, wajen mai nesa ko kuma idan na tashi da safe, idannna zauna kan kujera na, zan ga wajen-- zan ga inda rana yake tasowa kuma da yamma zan ga inda rana yake koma ƙasa. Ina so wajen, ina so wajen, wajen, wajen da nake son inyin hutu, ina so wajen ya zama mai kyau wanda mutane za su iya zama, wanda mutane za su iya zauna suyi ji daɗi, suji daɗi ba wanda zai zo ya dame su. Ina so wajen, wajen da zai yi hutuna a, a akwai wuta a wajen sosai saboda ni bana wasa da wuta saboda wajen zai taimaka mun.

To yanda nake tafiya zuwa gurare gaskiya zan ce ina tafiya a daban-daban. Wani lokaci ina hawa mota, wani lokaci kuma ina tafiya da ƙafa. Wani lokaci kuma sai ka ga na hawa, na hau taxi ko kuma keke in tafi wajen da nake zuwa. Lokacin da nake tafiya da ƙafa, a lokacin ne ina so, eh, tafiya saboda, eh, ƙafafuna su dan samu, su dan samu ƙarfi kaɗan. Amma ka ga idan na hau mota na to ina so sauri ke nan, bana so in latti wajen da za ni, bana so in latti wajen da za ni saboda idan na yi latti gaskiya za a samu matsala. Amma, a idan na hawa, idan na hau mota ko kuma na hau, na hau, eh, motar da mutane suke hawa da yawa to ina so in ga daɗin mutane. Na so in zauna ciki mutane, inga yadda mutane suke shi yasa. Amma ina hawa mota ina zuwa tafiya da ƙafa kuma ina hawa mota na zuwa gurari.

Eh to gaskiya a wurin, a wajena zan ce ina amfani da ajiye yaren gizo amma wani lokaci kuma bana amfani da shi. Saboda ina da wajen da nake ajiye rihotona da hotonuna. Don ka gani yau na amfani da ajiye yaren gizo to abin da nake ajiye a wajen yana da mahimmanci sosai. Abin da na tabbata idan na ajiye shi a gidana idan ya ɓace ba zan iya samun shi kuma ba. To zan ɗauka kuɗi in je in siya ajiyan yaren gizo daga wayana saboda siyarwa ake yi ba bada kyauta. Siyarwa ake yi. Idan na siya sai in sa, sai, sai in sa abin, sai ajiye abin da nake son ajiye a ciki. Amma idan ka gani ban sa da, ban ajiye a ba ciki ba. To abin da nake so, abin da nake son ajiye bai da wani mahimmanci sosai. Abin da na yi idan ya ɓace a kwayoyi zan iya samun wani kuma. Saboda ajiye yaren gizo gaskiya yana da mahimmanci mana ya kamata ma mu dinga ajiyewa saboda zai taimaka mana sosai.

To wa-wa baya son cin salati, gaskiya ni zan ce ina cin salati sosai a abinci na. Abin da yasa nake son salati saboda gaskiya yana da kyau. Idan ka sa shi a abinci, za ka san ka, ka na cin abinci. Ba wai ina cewab abincin da muke dafawa bai da kyau ba idan ba salati. Abincin da muke dafawa gaskiya zan ce yana da kyau idan ba-ba salati. Amma idan an sa salati, za ka ga abin zai ƙara abinci ya ƙara yin daɗi kuma zai sa ka, kar ka lulllma ƙoshi. Saboda a waje ina ke nan, idan an sa mun salati a abinci na, zai sa ni in dinga ci kamar ba zan ƙoshi ba saboda salati yana da kyau a abinci. Kuma idan ka ci sala-- idan ka ci salati a abinci, yana da kyau a jikin mutane. Saboda salati yana da mahimmanci a cikin, a cikin, a muta-- a cikin jikin mu saboda yana ƙara mana ƙarfi, ƙarfin ƙasa, ƙashin mu kuma yana ƙara mana ƙarfin ji-- ƙarfin jiki. Haka kuma yana sa ka mu kama, ka mu yi, ka mu kama rashin lafiya da wuri. Saboda a waje na kenan, idan an sa mun salati a abinci na, zai sa ni in dinga ci kamar ba zan ƙoshi ba saboda salati yana da kyau a abinci. Kuma idan ka ci sala-- idan ka ci salati a abinci, yana da kyau a jikin mutane. Ina cin salati.

To, zan ce irin jakan da nake amfani da shi ko kuma nake kai, gaskiya, jakan ba mai kyau bane. Ba wai bana son jaka mai kyau ba amma wajen da nake zama, daga wajen da nake zama zuwa wajen aikina, hanyar ba mai kyau bane. Akwai ɓarayi da yawa, akwai mutanen da za su dauke ka su ansa maka ka. To bana so a mun sata, sabo da idan an mun sata yau banda wani kuɗin da zan je in siya wani sabo. To a haka ya sa ni na nema wani jaka, ɗowan jaka da ya lallace, wani tsohon bakin jakan da ya lallace nake amfani da shi. Zaka ga idan ka ga jakan za ka ce kai, wannan kayan bola ma yake cikin jakan. Ba za ka zo ka zo, ba za ka so ka zo kusa da jakan ba saboda jakan ba mai kyau bane. Irin jakan da nake amfani da shi ke nan. Ina amfani da jakan da idan wani ya gani a cikin hanya kuma akwai dubu, miliyan ɗaya a ciki, bai sa, bai sa akwai kuɗi a ciki ba saboda zai ce a wannan jakan ba wanda, ba abubuwa masu kyau ma a ciki.

Eh to zan ce ina motsa jikina kullum. Abin da ya sa nake mosa jikina kullum gaskiya zan ce yana da kyau mu dinga mosa jikinmu kullum. Haka zai sa kashushuwan mu a jiki yayi ƙarfi kuma zai sa mu sami ƙarfin jiki. Idan baka yi, idan baka mosa jikinka kullum gaskiya zan ce zaka, zaka iya rashin lafiya. Kuma ni irin mutum ne da bana son in yi rashin lafiya soba da so. Haka, haka yazo ya sa ni ina zuwa mosa jikina kullum. Da ina mosa jikina za ka gan ni yana nuna ma jikina wai ina motsawa saboda za ka gan ni ina kiba sosai. Da na lura mutanen da suke mosa jikinsu za ka ga su suna kiɓa, suna ƙiba sosai. Amma ba kiɓan abinci bane ka san, kun san kiɓan mosa jiki ne. Idan baka mosa jikinka ba bazaka iya, bazaka gaskiya zan ce bazaka iya, zaka, za ka, za ka yi rashin lafiya da wuri. To hakan bana son yin rashin lafiya da wuri na ɗauka hanya na nake zuwa motsa jikina kullum.

To madubi, muna da madubi guda ɗaya a gida. To zan ce ina kallon madubi sau biyu a rana. Abun da yasa bana kallon madubi sau uku ko kuma sau shida a rana shine yana da sauƙi, shine ina hakuri in ina wajen aiki ban da lokacin duba ma--ban--ban da lokacin duba ma--madubi. Amma ina amfani, a wajen aiki ina amfani da em front camera ɗina na waya in duba madubi. Amma da safe idan kaga na duba madubi da safe, na tashi daga gado, nayi wanka, na--ina shirin zuwa aiki. Idan ina sa kaya zan dinga kallon madubi in dinga sa--in dinga ga abun da nake sawa da kyau a--a maimanci ma necktie ɗin mu. Idan ina so a wajen aikin ɗin mu muna da necktie da muke sawa a wuya to bazan iya sawa ba saboda ban da ido--ban da ido a ƙasa. Sai in kalla madubi in dinga ɗaura necktie ɗina saboda idan ban ɗaura shi da kyau ba bai zai yi ba. Haka muna ƙarin duba madubi da na dawo daga aiki in ga yadda fuska na yake bayan aiki.

To, ina son mai me zafi kuma ina son mai me sanyi amma yana tabbata daban daban. Kamar a lokacin sanyi haka ko ina son dinga ci abubuwa masu zafi to a lokacin zan nema mai me zafi in sha ko kuma in ci. Abin ka ko tinda ka sani lokacin sanyi, a lokacin sanyi akwai mai, a lokacin sanyi bai kamata mudinga shan mai me sanyi ba saboda zai mana, zai, zai samu mu kamu mura. Ni kuma irin mutum ne gaskiya da bana so inkama mura to shi yasa a lokacin zafi, lokacin sanyi ina shan mai me zafi. A lokacin sanyi kuma abin da yasa nake ce ina son mai me sanyi da me zafi. A lokacin sanyi, a lokacin sanyi muna buƙatan abubuwa masu zafi ko baza zo, zo inzona ba a lokacin sanyi ina shan abu me sanyi. Ya kamata innema abu me zafi to sai in sha mai me zafi da a lokacin sanyi kuma a lokacin zafi kuma in sha mai me sanyi.

Eh zan ce ina tafiya kasuwanci kusan kullum. Zance ina tafiya kasuwanci kullum don haka hakan ma bayan a haka a lokacin da zan je in ci abinci na rana a wajen aiki, zan magana ma oga dina ya bani break in je kasuwa, in je kasuwa in yi siyayya. Abin da yasa muke zuwa kasuwa siyayya to mu muna da yawa a gida kuma muna da baki. Muna yawan yin baki a gidanmu. Ya kamata mu dinga yin siyayya abubuwan da za su amfani da shi. Ba wai idan mun samu baki ba kawai mu suzo su zauna suna kallon mu ba mu da ruwan sha da za mu ba mu. Idan mun ce ruwan sha bam, ba ma muna ci, muna misali wai ruwa mai kwakwa, muna misali ruwan kwakwa ko kuma wani abu ɗadi da za mu basu. Ba wai ruwan sanyi kawai ba. Muna, ina zuwa kasuwa, ina yin siyayyar abubuwa nan saboda idan mun samu baƙo za mu iya samu abu mu basu ko kuma mu iya samu abinci mu basu. Tinda bama zama a gida kullum ya kamata muna da abubuwa nan.

To gaskiya so nawa nake share, share kure? Nce ina share shi kullum soboda lokacin da nake ƙarami an koya mun ance gaskiya shara yana da mahimmanci, su-mu dinga sha, mu dinga yin shara kullum. Ahaka ahaka maigirma So haka da safe idan na tashi daga gado kafin yin wanka zuwa aiki na, na riga na tashi nayi shara. Da yamma kuma yakamata ina shara so uku a rana amma allayi duni kodoi ke yin shara a so uku a ral-saboda alokacin banje aiki ba ina gida, ina gida ba se yi shara so uku a kullum. Amma lokacin, a ran lokacin da nake zuwa aiki zan ce so biyu nake share shi a rana saboda bana nan da, bana nan da rana. Amma ina share shi kullun soboda wajen yayi kyau.

To, idan ina tare da kungiya kuma an ce mu yi aiki tare, abin ba wani wahala. Mutane suna cewa idan kana so ka yi aiki da kun-kungiya, ka zama kai mai zafin magana ne saboda idan sun yi magana kaɗan sai ka gano sabon mai zafi. Nikuma maina naga ne idan kana so ka yi aiki da kungiya, ya kamata kai mai ka dinga ma mutane magana mai sanyi saboda mutane su fahimci ka. Kuma ahaka za su zai sa mutane ma su so ka. Idan kana yin magana mai zafi, bai zai sa mutane su so ka ba. Kuma gaskiya zan ce idan mutane ba su so ka wajen aiki ba, abin bai zai ma, bai zai, bai zai ma kai ma daɗi ba saboda mutane za su dinga gudun ma. Ko amma a wajen da nake aiki, idan ina son yin aiki da kungiya, gaskiya zan ce ina, in, ina yin magana sanyi. Kuma idan wani ya ce yana da magana, zan zauna in saurara maganan da yake so ya faɗa saboda idan ya saurara abin da yake, idan ya sau, idan ya saurara ko idan na zauna na saurara, zan iya san abin da zan, abin da zan mai ko kuma a, ko kuma zan mai tafini ko kuma zan mai correction saboda abin da ya faɗa.

To, ina zuwa wurare da wuri ko kuma daga baya. Gaskiya zan ce ya tambaya yadda lokacin yake ko kuma yadda nake, yadda irin aikin abubuwan da ake a wajen zai sa ni in je wurai da wuri ko kuma daga baya. Kamar yanzu a wajen aiki, a misali wajen aiki ko ina, ina zuwa wajen aiki da wuri saboda idan ban je aiki wajen aiki da wuri ba za'a bani kore a wajen aiki. So ina zuwa wajen aiki da wuri amma kamar wajen wasa haka ko kuma wajen kallo bana son zuwa da wuri. Ina zuwa daga baya. Abin da ya sa nake zuwa daga baya bana so in je in ga mutane wajen akwai ana, ana surutu ko kuma ana wasa a wajen. Ni irin mutum ne da na so ina so in je waje kawai in ga an riga an fara abun da ya kai mu wajen mu yi shi faka faka mu tashi mu bar wajen saboda bana son mutane su zo su dinga damu na. Ina ɗaukan lokacina da mahimmanci. A wajen aiki ina zuwa daga wuri a wajen wani waje kuma ina zuwa daga baya.

Eh to ina son kallon faɗuwar rana saboda faɗuwar kallon rana gaskiya yana da kyau sosai. Zaka ga shi idan ka ɗauke shi, idan ka ɗauka wayan ka, ka ɗauka hoto ma za ka ga yanda wajen yake da kyau. Faɗuwar rana abu ne wanda mutane ya kamata su riƙa kallo. Ba wai na ce dole ba ne amma a wajena ina son kallon faɗuwar rana. Tun kuma na riga na faɗa ma daga baya dan ina son wajen hutu, ina so wajen da zan. Zan, zan so ina gani in tashiwar rana ko kuma da faɗuwar rana saboda yana sa ni hankali na ya kwanta kuma in ji daɗin wajen. Faɗuwar rana abu, abu ne da yake, abu ne da yake sani nake jin daɗi ko ba wai, ba wai kawai haka ba ne. Idan kamar yanzu banda lafiya ko kuma abu na damu na, idan na kalla faɗuwar rana za ka ga abin ya kwanta, za ka ga hankali na ya kwanta kuma abin na taimaka min sosai.

Zan ce ba kullum muke yin makon mu ba a. A misali a wajen aikin mu akwai ranan da aka tan aka sa na mako da za mu dinga yi. Amma ba kullum ba ne saboda kowa yana da abin da yake, kowa yana da aikin shi da ya kamata ya dinga yi. So mu mun sa makon mu mu dinga yin shi ko wane sati ko ina yin makon mu da ko wane sati. Haka ya sa idan kana da tambaya kan aikinka za ka iya tambaya aikinka ko kuma idan an ba ka aiki a wajen aiki ba daga da ba ka gane ba, za ka iya zo ran sati ka tambaya abin da ba ka gane ba. To zan ce gaskiya a makon mu na aiki muna yin ko wane sati, kuma makon mu na church ba kullum ba ne, ba kowanga la--, ba kowanne lahadi ba ne, ba kowanne lahadi ba ne. Akwai lokacin da za mu zo je mako kuma akwai lokacin da ba za mu je mako ba.

To zance gashina, yanda nake kula dashi ba yanda kowane maza suke kula da gashinsu ba. Ni zance ba kullum nake sa brush a gashina ba in goge saboda gashina baya tashi da wuri. Idan kaganni nasa brush a gashina na goge to inada gashina yaɗan yaɗan lallace kuma yana buƙatar gogewa. Kuma inada man gashina danake sawa. Man gashina mai tsada ne. Bana sa, bana sa man gashi da ba zaisa kaina yayi kyau ba saboda, saboda, saboda ba zaisa nayi kyau ba. Idan kaga idan nasa man gashina, nazo nasa brush nagoge shi idan banyi aski ba sai kaga kaina ya kwanta sosai. Kuma ina zuwa aski sau ɗaya a wata. Abinda yasa nake zuwa aski a sau ɗaya a wata saboda ba, aski yanada tsada a wajen da nake. Kuma gashina kuma Allah ya sau-- ya sa baya tashi da wuri a wata.

To tambaya an ce yaya nake tafa. Asalin ba tafa bane, tafi ne. Yaya nake tafi? A, gyara wancan dan Allah. To zan ce yanda nake tafi ba tafa bane amma tun da an ce tafa bari an fara da tafa. Yanda nake tafa, eh ina tafa da hannuna, da hannuna guda biyu da ya sa na guda goma saboda yayi ƙara sosai. Mutane na rike hannunsu yasansu guda goma suyi tafi ba zai sa wajen yayi ƙara sosai ba. Amma ka gani idan na buɗe ya sa na guda goma ko na haɗa sosai kaga sunyi, sunyi ƙara sosai ko ba sai ka zo ka sa mic ba, ka zo ka sa microphone ba ka amfani ɗa shi ba. A hannuna ma da hannuna ma idan na yi tafi zaka ji ƙaran. To zan ce ina, ina amfani da hannuna guda biyu in yi tafi. Kuma idan na yi tafi da hannuna guda biyu gaskiya yana kawowa ƙara sosai kuma yana da kyau mu dinga tafi a haka. Ba, ba an ce ka zo ka yi tafi ba ka zo ka na abin ƙauyenku.

Eh, ina sanya kaya a yayin gizo amma ba kowane irin kaya bane. Ina sanya kayan da gaskiya suna da mahimmanci a wajena. Ina sanya kayan da, ina sanya kaya da idan yau ya ɓace ko idan kuma kuɗi zan biya ba zan san, ba zan iya, ba zan iya samun shi ba. Sai in je in sa shi a yayin gizo kuma idan na sa shi a yanan gizo kowane lokaci kuma nan da shekaru goma ne idan ina son shi zai iya zuwa wajeni loka. Amma ka ga idan ba mu sanya shi a yanan gizo ba gaskiya idan ya ɓace ba abun da zan iya yi in dawo da shi saboda yana da, saboda haka nake sa shi a yanan gizo kuma yana da muhimmanci mu dinga sa kayan mu a yanan gizo amma ba kowa za su yi dabba kaman iyayen mu haka sai su ce idan ka sa kayanka a yayin gizo ko kuma ka ajiye kuɗinka a banki za a sata ma kaya ne saboda haka ba sa so ajiye kayansu a yanan gizo. Amma dai ina gani ya kamata mu dinga ajiye kayan mu a yayin gizo saboda yana da mahimmanci a wajen mu.

To, matashin da nake amfani da su zan ce ina amfani da guda huɗu a gado na. Abin da yasa nake amfani da guda huɗu gaskiya kowa ya sanni. Kowa yana so ya yi barci da kyau kuma ya tashi da kyau da safe. Saboda idan ba a amfani da matashi yin barci ba ko kuma na amfani da guda ɗaya, misali yanzu na amfani da guda ɗaya ko idan na tashi sai ka ga wuya na na mun ciwo. Idan na amfani da biyu ba zan iya ma yin barci ba. Ka amma idan na sa guda uku ko kuma guda huɗu zan iya barci da kyau kuma idan na yi barci, idan na yi barci na tashi ko zaka gan ni kamar sabon yaro. Jikina suna, ya zauna ƙarfi kuma na yi barci da kyau. Ya kamata mu dinga, ya kamata mu dinga sauraron jikinmu ko a lokacin barci saboda yana da muhimmanci. Idan ba ma yin haka ko na je kaje kayi barci gaskiya jikinka zai ma ciwo, haka zaka samu rashin lafiya. To ni gaskiya zan ce ina amfani da guda huɗu a gidana.

To wajen aikin mu muna-- ba muna amfani da waya ma sosai. Na ma manta ban faɗa haka ba. A wajen aikin mu zan ce mu ban aikin muke a gidan rediyo ba amma zan ce a yanda ake kiran mu zai yi kaman gidan rediyo saboda ana kira sosai, ana kira sosai. Za ka ga a so ɗaya a rana ko a rana kafin, kafin ƙarfe sha biyu yayi an kira mu ya fi kusan sau ɗari biyu saboda ana kawo wa aiki kuma ana ba da aiki. Lokacin break ne, break ɗin ne kawai ba a kira amma a rana gaskiya ana kiran mu kullum. Za a iya kira mu sau ɗari biyu ko kuma sau ɗari biyar a wajen aiki a rana kawai saboda muma muna amfani da, muna amfani da kira a wajen aiki. Abin, muna, muna samun kira kusan sau ɗari biyu ko ɗari biyar amma ni ba duk nake ɗauka ba. Ina ɗauke, idan ka ga na ɗauka kira, an dai kira ni daga ciki amma akwai mutanen da suke anso sun kira ɗari biyu da ɗari biyar dinchon.

To akwai kayan ɗaki da daban-daban. Zan ce irin kayan ɗaki da na fi so, zan ce ina son da kayan ɗaki fari da ba kai baki da ɗan taɓe-taɓen fari a ciki guda ɗaya. Kuma ina son kayan ɗaki, kayan ɗaki baki zalla. Kuma ina son kayan ɗaki fari zalla. Kuma ina son, zan ce ina son kayan ɗaki, ina son blue kuma ina son, ehm, ina son ja. Abinda yasa nake son irin su saboda daban-daban ne. Akwai ranan da zan sa baki dinnan da taɓe-taɓen fari a cikin ɗakina. Akwai ranan da ya kamata in sa fari zalla kuma akwai ranan da ya kamata in sa baki zalla. Idan ka gani na sa ɗayan kayan ɗaki baki zalla to lokacin sanyi, lokacin iska ne. Ka san lokacin iska kowane kaɗan kayan da ka, kayan ɗaki da ka sa yayi datti saboda, ah, iska. So ina sa kayan, ina saka bakin kayan ɗaki lokacin saboda wajen yayi, wajen yayi kyau. Kuma idan ka gani na sa farin kayan ɗaki.

Eh, zan ce ina son kallon wutan dare sosai bari ma, ba, ba, nama ba da misali a da ba cewa wajen da nake son zama a hutu, wajen da zan zo in nika rana ya tashi, ni ga yanda rana yake zuwa ƙasa kuma in ga tauraro. Ina son kallon wutan dare. Abin da yasa nake son kallon wutan dare, ah ban san a wajen ku ba amma a wajen mu abin da muke kira wutan dare wani za ka ganshi, za ku ganshi kamar kuɗa ne amma da daddare za ka gansu kamar kuɗa ne amma da daddare za ka gansu a ɗawowansu a kan wuta, a kan wuta, wuta na fitowa, wuta na fitowa za ka ganshi yana haske kamar torchlight. Haka, haka, haka yasa nake son wutan dare. Abin na ba ni mamaki. Ta yanzu za ka, za ka ga abu kamar kuɗa baya, baya tafiya da wuri amma idan ka ga, idan ka gan shi da kyau sai ka gan shi yana haske. Hamma zai iya ma haska duhu ma mutane ma su gani su biya hanya. Gaskiya wutan dare abu mai kyau ne kuma ina son shi.

To, yanda nake kawo gidanmu ko kuma yanda nake dawo gidanmu, ko akwai hanyoyi da yawa da zan bi da zan dawo gidanmu. Amma a wani lokaci ina bin, ina fi so ina bin hanya ɗaya kawai. Ko a gidanmu kafin ka zo gidanmu za ka bi ta mota, za ka bi ta hanya amma za ka bi ta ƙafa. Amma na fi son bi ta ƙafa saboda haka zai sa ni in dinga kallon mutane kuma in dinga koyon abubuwa sabo kullum. Ya kamata a rana mu dinga koyon abubuwa sabuwa kullum. So haka ya sa idan ina zuwa aiki ba na tafiya da mota na, ina tafiya da ƙafa. Haka zan dinga gan mutane, zan ma idan Allah ya sa zai yi sabon abokana a hanya. Saboda ya kamata kana da abokanai masu kyau wanda idan kana bukata za su zo, za su zo su, tambayi, za su zo su taimaka ma a lokacin da kake bukata sosai. Haka ina, haka ya sa nake zuwa gidanmu da ƙafa kullum.

To gaskiya a wajen rubutu zan ce nafi son fensir. Abun da ya sa nake son fensir ko idan na rubuta abu yanzu ba mai kyau bane, zan iya goge abun can da na rubuta sai in sake rubuta wani saboda, saboda yana da kyau saboda yana da cleaner da zamuyi amfani da shi mu goge abun da muka rubuta. Amma ka ga ɗayan idan ka rubuta kuma ka zo ka yi kuskure ba abun da zaka iya yi sai dai ka yaga fefan ka fada daga farko. Gaskiya ni zan ce idan an tambaye ni fensir ne ya kamata in dimga amfani da shi a wajen aiki saboda fensir dinnan eh mai kyau ne kuma zaka gan shi ya zai sa rubutun ka yayi kyau kuma zai saka yana da saurin rubutu. Ba kowa bane yake amfani da fensir amma mutanen da suke amfani da fensir zasu gane abun da, zasu gane abun da nake faɗa. Fensir abu mai kyau ne da ya kamata mu dinga amfani da shi ba wai domin abun ba wai na faɗa bane amma kowa ya san fensir.

Eh ni namiji ne to ya kamata in dinga sanya bel kullum. To haka ya sa ina sanya bel kullum har a yanzu ma akwai bel a jikina. Abin da ya sa nake sanya bel kullum saboda wando na ya dinga riƙe min wando na da kyau. Ba kowa suke sun sa bel ba, wani sai su ga sun je su ɗauka kayansu sun ba tela su gyara wando su saboda kar su sa bel. Amma ni na son sa bel. Amma nima ina zuwa wajen tela su gyara min wando na amma a haka bai sa ni na daina sa bel ba. Idan abin da ya sa nake sa bel, na, na yarda akwai wani lokaci da zan da bel ɗin zai yi amfani a wajen aiki. Haka ya zo sa nake sa bel kusan kullum. Nake sa bel, nake sa bel a wajen aiki kusan kullum, kusan kullum. Nake sa bel a wajen aiki kullum saboda idan ba, idan ba sa bel ba wando na gaskiya zai faɗi, zai faɗi, wando na zai faɗi.

To idan na farka da safe abin da nake yi shine ko zan tashi in yi addu'a. Bayan da na yi addu'a dina, bayan da na yi addu'a zan tashi shiri-shiri zuwa aiki oh, saboda, saboda in je in samu abin da zan ci da safe. Bayan da na ci abincin safe, idan na ci abincin safe sai in tashi in sa kayan aikina in fita aiki saboda yana da muhimmanci mu dinga cin abincin safe oh. Yana da muhimmanci mu dinga cin abincin safe, mu dinga cin abincin safe kafin mu fita aiki. Idan na ci, idan, idan na ci abinci zai yi wanka ko sai in kalla madubi na in fara sa kayana. Saboda idan ban kalla madubi na ba, ah necktie dina zai iya yin kuskure ba zan sa necktie dina da kyau ba. Mai idan ba zan sa necktie dina da kyau ba, ba zai sa ni yi, yi kyau ba. Saboda haka ina sa necktie dina, ina kallon madubi da safe idan na farka bayan da na yi wanka kuma bayan da na ci abinci.